Me kake yi don ƙara aiki? To gaskiya ya danganta, ina abubuwa sosai domin ƙara aiki kamar irin harkan ofis, harkan gida. Duka dai abubuwan da ya shafi ayyuka ina.